Na samu nasara matuƙa a gurin aiki, musamman yadda na samu gogewa da yadda zan gudanar da aikin. Na yi aiki sosai, na kuma saba da mutane a inda na samu connection da mutane. Na saba da mutane da dama kala kala waɗanda suka zama, masu amfani ga rayuwata. Sannan kuma, na samu ehn kuɗaɗen da zan biya buƙatuna, na rayuwa kamar gina gida, siyan mota, da kuma kula da iyalina. Ina kuma jin daɗin yin aiki a wurin-- ina kuma jin daɗin yin aiki a gurin aiki, domin yana ɗebe mini kewa, da sauran abubuwa da dama. Na ji daɗi sosai. Nakan ji daɗi sosai musamman idan na tashi da safe, ina da abin da zan yi wato zan je gurin aiki. Nasarorin da na samu a gurin aiki, ba za su irgu duba da cewa, idan ina yin aiki na kan samu nishaɗi. Sannan kuma na samu gogewa matuƙa sosai a gurin aiki. Nakan yi nishaɗi idan ina aiki, baya ga gogewan da na samu. Ina jin daɗi zuwa aiki domin ina haɗuwa da mutani, waɗanda za su ba ni shawarwari na rayuwa, ta yadda zan bullo al'amuran da zan samu ci gaba a rayuwata. Babban nasarar da na samu a gurin aiki shi ne ta yadda nakan iya biya.